Yin da aika kuɗi ta waya. To, in ka so aika kuɗi ta waya, ka ga basai anje banki ba, an ciro wajen Nume pos. Kawai ana turawa ne ta waya ta lambobi ko kuma ta cikin manhaja. To, ta hanyar ake aika kuɗi, kuɗi na isa ne.

Yaya kuke huta bayan ranar data gajiyar daku? To yanda nake hutawa bayan ranar litinin inila yana kokarine naga naje. Na samu waje mai wanda bashi da hayaniya wanda wajen ke samun shiru, ko kuma inje in samu ƙasa in kwanta, maimaimmiki taran hankali.

Ina kuke tsarin kashe kuɗin ku? Domin da nike tsara kashe kuɗi ta hanyar lissafa me ya kamata in saya, me kuma ya kamata ba zan saya ba. Saboda daga abubuwan da zaka saya, kasance daman kana lissafe da su, kar kaje ka kashe su ta hanyar da ba ka tsiya ciba saboda su kuɗi ana saka su ne domin a kashe su.

Shin kun taɓa jin dattawa biyu suna mayarwa da juna karin magana kamar wasa, kwafta ga me da shi. Eh gaskiya na tabaji suna irin wannan karin magana kamar irin wasa. Wannan ya faɗa wancan ya faɗa kuma irin sunayi suna jin daɗi suna annashuwa, saboda wasa ne a tsakanin manya.

Yaya unguwarku take da daddare? To gaskiya unguwarmu tananan da duhu saboda ba haske kuma wuta ba ko da yaushe ake kawo ba. Shi yasa unguwarmu take yin duhu sosai gaskiya saboda duk inda zaka duba in dai ba kana da fitila ba to zaka ga wajen yayi duhu sai dai in kai haska da fitila.

Yaya kuke tsaftace gida? To yanda nake tsaftace gida ta hanyar sharewa da kuma wanki wajen da ya kamata ace an wanke. To ta hanyar ne nake ƙoƙari naga na tsaftace gida. Saboda tsafta ita tana da kyau sosai saboda idan ka share, ka wanke, ka goge to za ka ga gida ya yi kyau.

Ku gayamini game da wurin da kuke son komawa. Wajen da nake son komawa shine to. Inda nake yanzu ina jin daɗi amma gaskiya ina son komawa waje wanda yake ba hayaniya ba kuma cunkoson mutane sosai. Wajen da nake son komawa jiya.

Kuke sayan abinci kuma meyasa a can? To inda nake sayan abinci idan aka ce ina fita aiki, ni ba wani waje ba ne nake tsawwa lawa saboda ina duba wajen abinci mai tsabta in saya abinci saboda ba na son tsawwa lawa. Dole sainaje wani waje.

Fasaha ko baiwa ce ta yawaita a unguwarku? To fasahar da ta yawaita unguwar mu shine fasahar akwai kaga, akwai faɗau akwai wanda suke aikin wutan lantarki. Sune wanda suke zuwa gida su jawo wa mutum wuta a gida su rarraba ta saƙo da lungu.

Ku gaya mana game da yakin kasuwa, ku gaya mana game da yakin kasuwa to idan aka ce yamma tayi kasuwa ta kan yi cinkoso, had un-- gosilo ya haɗu soboda kowa yana ƙoƙarin yaga ya fito ya tafi gida shiyasa wannan gosilon yake haɗuwa kasuwa.

A garin ku me yake haɗa manya da matasa? To abun da yake haɗa manya da matasa so ake a zo a haɗu a samu cigaba. Saboda manya su zasu kawo shawara yadda za ai abu, su kuma matasa suke da ƙarfin da za a aiwatar da wannan abun shi ya sa ake haɗuwa manya da yara.

Yaya kake taimakawa mutane? To, yanda nake taimakawa mutane ta hanyar samar musu da wani abu ko kuma ta hanyar jin abunda suke buƙata. Idan mutum tsoho ne yana so tsallaka mai, na tsallaka da shi hanya sai in taimaka mai. Idan kuma da kuɗi ne naga ina da hali sai naga na taimaka.

Mu bayyana yadda muke zuwa asibiti. To in ɗan mutum zai je asibiti yana ƙoƙari yaga, ya tashi da safe, yanufi hanyar asibiti saboda ya je ya ga likita, sai ya faɗa masa abin da yake damunsa, shi kuma sai ya duba shi, sai ya ba shi magani akan wannan abu.

Kike yin wanka? To wanka na kan yi sau biyu a rana saboda da safe idan ka tashi za kayi wanka, sai kuma da daddare nan ma za kayi wanka. To shi yasa zaka ga nakanyi wanka sau biyu a rana wani lokacin, wani lokacin ma sama da haka idan ta kama.

Wane irin takalmi kake so? To gaskiya ina son takalmi wanda bashi da tudu, saboda duk takalmin da yayi tudu sosai, kunga bana jin daɗin sashe. Saboda idan nasa takalmi mai tudu sosai ma, ƙafa ta har wani ciwo ciwo zanbi ta nayi. Shi yasa ban son takalmi mai tudu, nafi son wanda ya ɗan yi flat.

Yaya mutanen unguwarku suke tura kuɗi da karɓarsa? To ana tura kuɗi ne ta hanyar wani sani mai POS saboda ta wajen shi ne za a je a tura, ko kuma in ana so amsa, ta wajen shi ne za a je a cire. To ta hanyar ne muke ansar kuɗi, ta hanyar nan kuma muke turo kuɗi.

Zai yi masa damuwa waɗanda suke zama a gidanmu. Waɗanda suke zama a gidanmu duka dai dama 'yan uwa ne, saboda 'yan uwa ne wanda za ka ga ana tare ko da yaushe, a yau da kullum. Saboda 'yan uwa ne wanda ake zama tare, saboda tun ba mu ba, tun iyayenmu da kakanninmu dama ana tare da su.

Menene abincin da ka fi so? To abincin da na fi so shine shinkafa da wake da mai da yaji. Gaskiya ina son wannan abincin sosai saboda abinci ne wanda nake amfani da shi yau da kullum. Kuma abinci ne wanda idan akayi shi baya ginsata saboda ina son abincin sosai.

Yaya yanar gizo ke bambanta tsakanin lokacin damina da lokacin rani? To, lokacin damina da lokacin rani gaskiya akwai bambanci, saboda lokacin damina, abubuwa basa yadda inda aka tsara, dole sai dai wani lokacin a canza su. Amma lokacin rani, duka abun da kake so a rani zakayi shi ba tare da ka canza ba.

Kuga yana game da alkaki da abincin zaƙi. To alkaki wani abu ne da ake yin shi da alkama da suga da zuma. To da abun da ake alkaki ke ne, ko kuma su dubulan, akwai su cincin, akwai su tofi, duk da ya gasu nan dai da sauransu.

Kugaya mana game da babbar kasuwar da kuka taɓa zuwa. Babbar kasuwar da na taɓa zuwa ita ce Kasuwar Sentara wuta nan jihar Kaduna. Kuma in ce a lokacin da nake kasuwanci na kan je kasuwar Kantin kwari ta Kano saboda siyo kaya.

A ganin ku menene bayarwa? To bayarwa tana nufin cewa ka ba wani abu, abun da kake so ko kuma abun da shi yake so wanda ya gani daga wajenka. Saboda idan kana bayarwa kai ma zaka ga ka samu waƴanda suke ba ka, shi yasa bayarwa take nufin damƙawa mutum wani abu.

Takalmar kuɗi asalin ta wuri ne, da da ku faɗa abun da ka sani game da tarihin kalmomin kuɗi. To kalmonin kuɗi suna nan daban daban suna canjawa daga wuri ya koma kuɗi ya koma dai ga sunan da ba ma wurin, saboda da ana ban gishiri ne in ba ka manda. To shine asalin yanda da ake yin siyayya.

Kun taɓa hawa jirgin ƙasa ko kuna so faɗa game da shi? Eh gaskiya na taɓa hawa jirgin ƙasa, musamman lokacin da zan tafi Abuja daga nan Kaduna sannan kuma daga Abuja na hayo shi zuwa Kaduna. Gaskiyawa yana da kyau sosai kuma yana da tasiri sosai.

Kugaya mana yadda kuke amfani da taswira hanya. To ita taswira dama ana amfani da ita ne idan kana so ka gano wani waje. To sai kaje sai ka fara tafiya. Idan ka fara tafiya sai ka buɗe taswira sai ta fara nuna ma ga hanyar da ya kamata ka bi ga wadda zaka bi. To ita taswira ana yin ta ne saboda gano inda mutum yake son zuwa.

Girmama manya da, da faɗin gaskiya. Yaya za a iya yin duka biyu? To, girmama manya shi wani abu ne wanda yake na ibada, wanda ya zama dole a girmama manya. Sannan faɗin gaskiya ita ma dole ce a faɗe ta, amma akwai ha sila, akwai sigar da ake bi. Ba kai tsaye za ka samu mutum ka faɗa mai ba.

Kana yin motsa jiki kullun eh ina motsa jiki kullun musamman da safe idan na tashi ko kuma ina so na kwanta. A wannan lokacin gaskiya nakan motsa jiki ko kuma da rana irin tafiya ko kuma wani mommotsawa dai.

"Kai" da "Haba" kuma ɗaya daga cikin maganani da tsarin suke aiki a harshe. Idan aka baka labari za ka ji mutum ya ce "ai", kuma idan ya ga wani abu na mamaki za ka ji ya ce "ai", kuma idan mutum aka ce yayi abu za ka ji ya ce "haba dai waye zai yi abun kazaa?" To ta hanyar ne suke amfani.

Za ku iya zance da kanku na shekara goma masu zuwa, me za ku tambaya? To, idan iya tam zanyi zance shekara goma masu zuwa, abinda zan tambaya shine menene wannan, ya ake yi ake yin shi, saboda idan ka san yadda ake yin abubuwa, to zaka gane yadda za ka yi.

Gaya mana game da busasshen wurin da kuka wuce. To busasshen wurin da na wuce kuma ace ku faye wanda ba kowa yana nufin inda mutane basu ka bi ba, kuma bangaye wanda ba mutane a ciki. To gaskiya waje ne inda zaka ga yana da wahalar sha'ani.

Ku bayyana ƙa'idojin wasan da kukeyi tun ƙuruciya. To gaskiya akwai ƙa'idojin wasannin da muke yi tun ƙuruciya musamman ace langa da kuma, da kuma 'yar gala gala. Sannan akwai kuma wani wasa wanda akeyin shi na gida gida wanda muke yi wanda yake da ƙa'idoji.

Wacce tasiri iska mai kyau da wuraren fure suke yi a halittun mu? To gaskiya suna da tasiri sosai. Duk inda aka ce waje ne mai fure, za ka ga mutane suna sha'awar zuwa saboda lafiyar ido. Kuma aka ce waje ne mai iska, za ka ga mutum yana son zuwa saboda iskar wajen tana da daɗi sosai tana ƙara lafiya.

Acaɓa ko keke nafe sike takawa a ayyuka suna yau da kullum. To gaskiya acaɓa suna taka rawa sosai na ayyukan yau da kullum. Saboda idan ana acaɓa, zaka ga duk inda kake so zuwa gashi nan keke napep. Kuma daman na fi son hawa saboda in babu itane nake hawa mashin.

A ganinku menene haƙuri? To haƙuri shine wani abu wanda ake so mutum ya kasance yana da shi. Saboda idan mutum yana da haƙuri, zai kasance duk wani abu na rayuwar shi yana cimmawa. Saboda shi haƙuri, haƙuri, haƙuri yana kai mutum ga nasara. Saboda haƙuri wani abu ne wanda mutum yake sashi a cikin zuciya.

Kana iya dafa abinci? Eh nakan iya dafa abinci, saboda abincin idan ina dafawa yakan zamo, abinci ne wanda kowa zai yi sha'awar shi. Saboda na kan ƙoƙarin naga nayi abinci mai daɗi kuma mai ƙayatarwa domin nima inci.